Eh, ina sauraron rediyo lokaci zuwa lokaci amma ba kullum ba. Saboda ana ƙaruwa da abubuwa da yawa a cikin rediyo, zaka samu labarai daga manyan gidajen rediyo waɗanda ba kasafai ake samun su a sauran kafafen yaɗa zumunta ba. Sai sauraron rediyo na taimaka wa musam, ah, irin yaɗa labaran da akwai mutanen da yawa da shi suke amfani domin sauraron labarai.

Eh waya ta tana haɗe da da haske da kanta saboda idan hasken duhu ne takan ƙaru, idan hasken haske ne kuma takan ragu saboda na saita ta automatically kawai za ta rinƙa yi ba tare da na saita ba tare da na yi manual setting ba tana yi kam kuma ina jin dadin wannan abin da take.

Eh ina caja waya na mostly da daddare idan zan kwanta na gama abun da nake sai kawai in yi pluging ɗinta jikin caji zuwa safe ta cika. Wannan ne yawanci lokacin da nake caja ta sai kuma idan na fita wajen aiki, in na fita wajen aiki ina aiki, nan ma ina saka ta a jikin caji ya zama na cewa lokacin da zan gama aiki kawai sanda in.

Sau nawa kake kallon madubi? Gaskiya nakan kalla madubi yayin da na fito wanka ina shiryawa, daga nan kuma bana ƙara duba sai gobe idan nayi wanka sai kuma ina gyara kishin kuma kalla in ba haka ba bana kalla gaskiya.

Gaskiya ko wani sati sau ɗaya muke rubuta rahoto, sai kuma monthly ƙarshen duk wata ake haɗa rahoton sati, sati huɗu sai a haɗa su a waje guda domin a ga wane bayanai aka samu wanda za a gabatar. Wannan shine sau ɗayan a duk sati ake ɗaukar rahoton.

Eh, addu'a ma ta zama wajibi kullum ba kullum ba, lokaci bayan lokaci a rana a yi ta. Domin ita din garkuwa ce ai addu'a ta zama dole kullum ba kullum ba bayan awama. A kome kake yi ma ya kamata ka faro kafin ka fara ka yi addu'a. In ka tashi, in ka shiga ka shiga wanka, in za ka ci abinci, in za ka gama addu'a ta zama ma rayuwa ce gaba daya ai.

Eh ina iya dafa abinci mana sosai. Ni nake dafa abincin da nake ci yanzu haka. Ina dafa shinkafa, taliya, nudul, macaroni. In zan dafa breakfast, in dafa lunch sannan inzo inyi dinner duk da kai na. Na iya girki sosai, abubuwa kala kala duk na iya.